Eh, ina da kuzari lokaci inda na tashi da safe. Sakamakon na yi barci, na huta duk wata gajiya ta bi jiki. To idan na tashi na ɗan mammotsa jikina, zan ji jikina ya yi ƙwari, zan ji na samu ƙarfin jiki sosai. Saboda haka ina mum-- zai zai haka ne.

Gaskiya ne ina son bikin ranar daurin aure. Shi ina son shi sosai bikin ranar daurin aure da kuma bikin sallah. Sallah kuma kala biyu ce amma dai na dauki guda biyu. Ina son biki. Ranar daurin aure an daura ma mutum aure ya zama ango sai kuma ranar daren sallah washe gari sallah. Wannan ina son su. Kaai mashallah ina son wannan.

Ai kullum ma ni cikin motsa jiki nake domin ni lebura ne da nake aikin ƙarfi. Saboda haka dole na motsa jiki na. Kullum ma a cikin motsa jiki nake wai ba sai wani loka-- in ka ga ban motsa jiki na ba kawai ban fita aiki ba. Tabbas ai shi lebura dama ai ko da yaushe cikin motsa jiki yake. Kwasar yashi, dako ko mai ina iyayi ni na wannan aikin.

Ai ni kawai ka bani in tattaka da ƙafata. Na fi son hawa matakala. Musamman ta ƙafa bene. Ta an zuba mata kankare ta sha rodi. In ji man jin koɗar in tattaka in je sama. Idan kuma gini ne irin na ƙauye in samu tsani na lafiyayya ko kuringa. Na ce mata kuringa ko tsani in samu mai ƙyau mai ƙwari in riƙa tattaka shi ina hawa sama. Amma dai tabbas ni wannan abun ma da ka faɗi ban san ta ba.

Cimma manufar tallace-tallace dai, ɗan kasuwa ne zai cimma manufar tallace-tallace domin idan ya ba da talla a kafafen sadarwa irin rediyo to da sauran ire-irensu da na kallo da wanda ba a gani ma dai da kuma dandalin yanar gizo-gizo, to duk wanda ya gani ya ga abin ya burge shi ya je ya saya to tabbas ya cimma manufar tallace-tallacensa, domin dukkan abin da ya sa kasuwa wani ya gani ya zo ya saya daga wani wuri.

Shi taro kamawa yake amma taro yana iya yiwuwa a cikin kwanakan sati a yi sau ɗaya. Idan kuma ta zo da wani juyin shi taro sai ka ga an yi ya kai guda uku ma ko huɗu. Saboda haka taro dai a cikin kwanakan mako to ni muna samu muyi guda ɗaya.

Toh shi abin ka gale bara, ai ba shi da lokacin dama ba zai iya zuwa kasuwa ba, sai dai in bai samu abun da zai je kasuwa ba. Amma ni yanzu ace na ɗan aiki, na ga ƴan kuɗaɗe zan sai kayan abincin da nake ganin zan iya zuwa kasuwa mafi kusa da ni, ba shago ba ai sai in tafi kasuwa. Ko shawara ma bazan ba, wani ba sai dai a gan ni na ɗauko kaya na a kan niƙi niƙi na taho in zo in kawo gida na mu ci mun hani'an. To an samu ƴan kuɗaɗen kashewa. Saboda haka ai ko yanzu na samu kuɗi ni zan iya zuwa kasuwa domin na je na kasosu. Tun da dai gobe ma na san in Allah ya bani sa'a zan iya samun aikin da zan samu kuɗi. Saboda haka ni ba ɗan kasuwa bane balle in ce sai duk sati ko kuma duk sanda nayi ciniki zan je kasuwa. A'a, ni sai sanda Allah ya kawo mun fara ga na ga na samu kuɗi sai in je kasuwa. Wannan shine. Amma ko yanzu na samu kuɗi wallahi zan je kasuwa.

Duk da dai yanayin Hausar ta ku ba ta zama kamar irin yadda na saba ji ko na rubuta ba. Yaya kake kawo wa gidanku? To mu yadda muke muna dawo wa gida za mu iya mu taho da wani abu na tsaraba ko na marmari haka wanda shi ma tsaraba ne. Ko in an samu kuɗi a ɗan sayi ɗan nama ko lemu ne mai ɓawo ko ayaba ce dai haka dai ko abarba. A ɗan taho da ita yadda da an zo gida mutanen gida za su ji daɗi su tabbatar da sun yi nishaɗi. Saboda haka yadda nake dawo wa gida ina iya ɗauko masu ruwa, ina iya ɗauko kayan abinci ko wani kayan marmari dai na kawo gida.

Kalan sabulai da suke da akwai suna da yawa, ba ɗaya ba, ba biyu ba amma ni na fi amfani da ɗan jan gaɓo wanda ake yin shi da toka ko soda ko kuma ko sabulun salo, namu na Hausa. Saboda haka waɗannan sabulan guda uku da ɗan jan gaɓo da soda da sabulun salo shi na fi amfani da su ko da yaushe. Sai kuma akwai na wanka mai ƙanshi shi ma wani lokaci nakan yi amfani da shi amma ko wankan zan yi, nakan yi amfani da ɗan jan gaɓo ko soda ko sabulun salo domin suna da matuƙar fidda datti ga wanki da wanka da wanke wanke.

To takalmin da na fi so ta yiwu ko kai da kake tambayi ƙila ko ba ka san shi ba, don ina amfani, na fi amfani da shi takalmi fadde wani da ake yi da dan da tayar mota shi ana cewa da shi komin tsiyar hanya. Saboda haka a takalmin nan komin tsiyar hanya na filani shi na fi amfani da shi, da yabbazarshi asama da ƴan adansa da ake yi masa. Saboda haka dai ni ina amfani da takalmi komin tsiyar hanya ne saboda bai lalacewa da wuri. Bayan bai lalacewa da wuri kuma duk ƙarfin abu in dai ba ƙarfe ba ne ba zai huda shi ba.

Lokacin da na fi so shi ne, na wani lokaci ka fi so, wani lokaci na rana ka fi so, to na fi son farkon fitowar ta da yammacin ta. Sakamakon wannan lokuta, idan aiki ma ka ke, farkon fitowar ta kafin ta yi zafi ba abun da yake damun ka. Idan kuwa ya yi zafi, to dole hedai ka nemi inuwa in ana zafi. Haka kuma idan yammacin ta ya zo, rana ta taho za ta faɗi, ita ma babu zafi sosai. Sai ka ci gaba da aikin ka, ka yi ka gaji ba ma abun da ya dame ka. Saboda haka ni tun da naga aiki ni ke, naga na fi son farkon fitowar ta da ƙarshen ta a rana. Wannan shi ne amsa.

Yo, aini dama bani da ruwan da mayafi na rijiya, saboda ko da a gidanmu shi na taso na gani ana sha. Ni bansan wani ruwa ba wanda yafi na rijiya ba. Saboda haka, hei dai ko 'yan birni, amma mu 'yan kauye ai ruwan rijiya shine dar wanda yake ba kowane gida ma ake samun ruwan rijiya ba. Ai ruwan rijiya ina da garantii gare shi, saboda ina shan shi kuma bani samun matsaloli. Musamman na samu doguwar rijiyar nan da ake ce mata Kwakware. Ai ruwan ta ina Allah sa a dace da mai zaƙi, mai daɗi. In dai yayi daɗi ji za ka yi kamar ansa mai siga, hau wata madara madara yake.

Nawa takalma kake da su? Diddaye mu a Hausa ba haka muke cewa ba. Takalmi nawa kake da su? In gaya maka ina da takalmi kamar ƙafa biyar zuwa shida. Gaskiya. Kuma akwai buɗaɗɗe, akwai na soso, akwai kuma na fata. Da kuma har dai yau takalmin nan dai komin tsayar hanya wanda akeyin shi da tayan mota ake yanka akeyin shi. Maɗaukin shi na tayan mota. Kasan ma tayan mota ne. Saboda haka shi ake hurɗa da shi. Saboda haka ko kusa in ba dai wani mugun taku kaiba marakyau takalmin komin tsayar hanya bai faso a gare ta. Yau ina gaya maku ɗaya daga cikin irin shi.

Ni na iya ɗaura ƙulli kuwa da kwance shi ma, saboda mu ƙulli kala kala muke da shi. Akwai ƙulli da muke ce masa ƙullin ƙuda, akwai ƙulli na dama, akwai ƙulli na habu. Kuma ba wanda ban iya ba, ba wanda ba zan iya kwancewa ba indai. Akwai kuma ƙulla ma guga igiya wadda ake jawo ƙasa. Akwai igiyar da muke ƙulla ma mai mota idan ta kafe domin ya janyota. Saboda haka ni ƙulli, na san ƙulli ya kai kala kala kamar kala biyar ko shida ƙulli. Saboda haka ina iya ɗaura shi kuma.

Burin mu aiki ne mai kyau, mai ƙwari, mai inganci wanda zai daɗe a tsaye bai lalace ba. Mai shi ya rinƙa duba ya gan shi, ya ga an masa abu nagartacce mai inganci. Mu kuma muyi masa mai kyau, mai nagarta, mai inganci ya biya mu. Saboda duk lokacin da ya gani ya tuna zai ji daɗi. Zai ce ai kau suwa, suwa na da wane su su kai min wannan aikin. Na kuma ji daɗinsa domin yana da kyau kuma aman mai ƙwari mai inganci.

Ai ina bikin rana haihuwa, tabbas rana haihuwa ta idan ta gyawa yo ai murna nake da farin ciki in tara abin abokanai na harda abinci nake, mu ci, mu sha ruwa, mu zauna, muyi fira, muyi murna wani ma ya zo wucewa a bashi. Ai rana haihuwa ai hidima ake mata. Sai dai kuma ina kash ba takai irin wanda sauran mutane wanda suke wani wajen suke ba. Ni dai kam ina matuƙar murna ina kuma jin daɗi kuma harda saƙonni ma nake tutturawa abokanan da basu zo ba. Irin ɗan ƙullin abincin nan dai haka na ɗan soye soye na ƙwalan da maƙulashe namu na Hausa dai muna yi da ɗan kifin ka, a ɗan yanka, a ɗan soya, a ɗan zuzzuba a cikin ɗan abun da aka sassoya domin ba mutane. Haka dai, saboda haka ai ƙwarai mu wannan ba ƙaramar dama bace muka samu. Ai muna jin daɗin rana haihuwa malan bari kai dai. Ji nake kama an sake haifa mani wani yaron. Rana haihuwa ta haka nake jin ta.

Ai kujeru na suna da daɗi, danma dai ba ka zauna ba. Da ka zauna ka ji irin kushin ɗinnan na katifa mai laushi, kushin. Malam ai daɗin sa ya isa. Ai kujerun nau-nau suna da daɗi, suna da daɗi ƙwarai da gaske. Ai in na zauna a kujerar nan, ingi na samu lokaci na zauna, habbaci nike.

Ai indai mutum ba makaho bane da ya shiga haske zai ga inuwarsa sai dai in aduhu yake. Musamman ma idan rana tayi ta mataki sai ka ga inuwar tana tsayi ta ma dai hasko ka. Ko da yamma ta hasko ka kai gabas, za ka ga inuwan nan taka kamar me har tayi tsawo da yawa. Haka kuna in kaje wajen haske inuwa ma har biyu take kasuwa, daya nan wajen daya nan wajen. Ai ina ganin inuwa ta matuƙar gani, kai har mata wani ina gani. Bama tawa kaɗai ba, inuwar mutane duk wanda ya gifta a cikin haske ma ina ganin inuwarsa. Aduhu ne dai ban ganin inuwa.

Ai ni nake lulluɓa da bargo idan lokacin sanyi ya yi. Musamman sanyi ya yi sanyi, ina iya lulluɓa da bargo. Haka kuma akwai wani lokaci can ma baya da zanyi tariya in yi tunani. Idan muka hau mota irin ta shanu in nan za a kai shanu Lagos. Nanma da bargona da komai a naɗe zan hau saman wajen. Saboda haka ni mai lulluɓa da bargo ne. Ina lulluɓa da bargo sosai. Kuma yana da dumi. Bargo yana da daɗin lulluɓa. Musamman ka samu wuri mai kyau zakayi bacci.